Sau nawa kake rubuta rahoto. Ina rubuta rahoto sau ɗaya ko so biyu a yanda yanayin da na samu rahoto. Da na samu rahoto nakan rubuta shi ko so ɗaya ko so biyu a rana. Amma in ban samu ba bana rubutawa.

Kana iya tsalle igiya, eh, ina iya tsalle igiya saboda ko idan lokacin muna wasa haka, da sauran sudai ina iya tsalle igiya.

Kana jin kukan zakara da safe? Eh, ina jin kukan zakara da safe a kowace safiya ma kuwa. Domin inda nake, inda nake rayuwa akwai zakaru. Saboda haka da sassafe wani lokaci ma su ne suke tashi na. Ina jin kukan zakara.

Nawa sa'o'i ka ke kallon wayarka? Eh, bazan ce ga iya sa'o'in da nake kallon wayata ba. Domin kusan ko da yaushe zan iya cewa musamman indai ba aiki na ke yi ba wayana tana hannuna nakan yawan kallonta. To saboda haka ban iya cewa ga iya adadin sau nawa nake kallon wayata ba. Ina kallon wayata sosai. Wani lokaci ko da irin ta na caji haka zan iya duba wa in kalla maybe ko na samu saƙo ko na rasa wani kira. Sannan duk sanda zan duba ko lokaci haka da sauran su. Ina kallon waya na sosai gaskiya.

Ka fi son fensir ko alƙalami? Eh, zan iya cewa na fi son fensir, zan kuma iya cewa na fi son biro. Ko zan iya cewa na fi son fensir ko ince na fi son alƙalami. Saboda fensir idan na yi amfani da shi, na samu kuskure ko wani abu haka makamacin haka, zan iya in goge shi sannan in sake rubutawa. To haka shi ma alƙalami, shi ma akwai abin da ake amfani da shi. Ko da ka yi amfani da alƙalamin ka samu kuskure ko akwai wani gyara, akwai abin da ake amfani da shi domin a rufe wannan kuskuren ko gyaran sannan a sake rubuta shi. Amma dai na fi son amfani da fensir musamman ko wurin yin zane haka yana da ya fi sauƙin amfani.

Wanne irin wasa kake yi a waje? Eh, na kan yi wasanni daban daban a waje tare da abokanai na haka. Mu kan yi wasanni kala kala. Mu kan yi wasan ƙwallo, ko wasan tseren gudu, ko wasa na lido haka, ko wasan wanan TV game, sannan da sauran wasanni biyu haka. Ko tsokana da sauran su dai haka. Mu kan yi wasanni kala daban daban a waje tare da abokanai na haka.

Menene burin ku a, a aikin? Eh, burina a aiki shine na yi iya bakin ƙoƙari na wajen ganin na yi aikina mai kyau domin zan yi alfahari da haka ko da baya yanzu ba ko da nan gaba ne. Zan yi alfahari da hakan sosai sannan ni ka ina burina zai cika. Zan samu wasu biyan buƙatu nawa da na ke da su wanda sai da aikin da zan samu haka. Sannan ina yin abubuwa da dama da aikina. Tun da ina aiki ana biyana na ma wani buri ne. Ina yin abubuwa daban-daban. Na ɗaukar ɗawainiya kai na fannin abinci, sutura, wayar riƙewa da sauransu dai. Fannin su lafiya haka da sauransu. Sannan na kan taimaki wasu ma da dangi, da yunwa, da iyaye. Wannan ma shi ma wani buri ne ina game da aikina. Sannan ina san kaiwa wani mataki a aiki. Ace yau gashi nima na zamani ne mai gidan wasu ma haka a gadon aiki. Ina da burin haka.

Menene mafi muhimmanci a cikin abokantaka? Abin mafi muhimmanci a cikin abokantaka shine riƙe sirrin juna da taimakon juna da baiwa juna shawara da kuma a so juna a ƙaunaci juna don Allah. Wannan dai su ne abin mafi muhimmanci a cikin abokantaka. Sannan akwai wasu sauran abubuwa ma domin abota ba ƙaramar abu ba ce. Abu ne mai muhimmanci, muddin wanda ya rasa abokai na gari to rayuwar shi za ta zama da wani iri abin ba daɗi. Amma du wanda ya dace da abokai na ƙwarai, wanda suka samu mutuncin abokantaka, hakan zai zama wani abu na musamman a gare shi. Domin zai dinga samun shawarwari daga gare su, su ma za su samu shawarwari daga gare shi. Sannan za su taimaki junan su ta fannin ba da shawarwari da taimakon kai da kai. Duk abin da ya samu ɗaya daga ciki za a tsaya a san ya za a yi a samu fita game da abin da ya same shi. Domin abota tana da matuƙar girma, tana da matuƙar muhimmanci. Ko tsakanin, ko tsakanin abokai wasu akan samu gaskisan da mutum kar ƴan uwa na jini ma. Akwai abubuwa da dama da suka shafi dai abota masu muhimmanci sosai. Wasu za ka san koma kamar ƴan uwa na jini, daya tamkar shi ɗaya suka fito saboda abota ta haɗasu. Gaskiya abota abu ne mai muhimmaci sosai.

Ina, ina kake tofa miyau? Ina tofa miya inda ya kamata a inda ya dace. Bana tofa miyo a inda bai kamata ba, ko bai dace ba. Kamar cikin mota bai kamata a tofar da miyau ba, bana tofarwa. Aka cikin mutane, haka ko a kan hanya ma ko a kasuwa, ko wajen aiki ko ofis, ƙungiyar ma'aikata ko wajen ibada ko wajen wani kasuwanci haka, da sauran su dai. Ina tofar da miya inda ya kamata sannan kuma a lokacin da ya kamata. Akwai lokacin da ko da ina na jin tofar da miyau idan gurin da bai kamata in yi hakan ba ne bana yi. Nakan yi ƙoƙari in samu gurin da ya kamata kamar gutter haka ko shara. Nakan tofar da miya a gurin ko gurin da yake da ƙasa haka zan iya tofar da miyau sannan in rufe shi da ƙasa. Yana da kyau ace muna kulawa da inda muke tofar da miyau ba ko ina ba. Inda kamar mutum yanzu bazai je ɗakinshi bai tofar da miyau ko kan gadon shi, ko inda yake cin abinci da sauran su.

Yaya kake tafa? Eh ina tafa a inda ya dace, a inda ya kamata da kuma inda aka bukace haka. Idan mutum yayi abin da ya kamata in tafa mishi nakan tafa mai. Ko da ko ba a zahiri na gan shi ba ko da a talabishin ne ko a waya, na gan shi in yayi abin da zan tafa mai nakan tafa mai.

Wane ya'yan itace ka fi so? Ya'yan itacen da na fi so gaskiya suna da yawa ma dai. Amma dai zan iya zaɓar wasu ince na fi sonsu. Ya'yan itacen da na fi so akwai ayaba, wato banana. Sannan akwai lemu, orange. Sannan akwai abarba, fine apple. Akwai tuffa, wato apple kenan. Sannan akwai kankana, water melon. Sannan ina son inibi, berries. Sannan ina son strawberry, agwaluma da fafaya, wato gwanda. Sannan ina son mangoro, mangoes da kuma akwai dai ya'yan itacen da yawa waɗanda nake so gaskiya. Suna da ɗan yawa haka. Ina son ya'yan itace sosai.

Kana iya yin iyo? E, na iya yin iyo a ruwa. Saboda na koya hakan a wurin yayyena. Tun da daɗewa na iya iyo sosai. Nakan yi iyo in daɗe na yi shuma. Gaskiya na iya iyo. Na san iyo kuma sosai da sosai.

Kana iya dafa abinci? Eh, ina iya dafa abinci, ko in ce na iya dafa abinci kala kala ma kuwa. Domin lokacin tin ina yaro ina kallon yanda mahaifiyata take yi kuma tana nuna mun. A irin nan ne na koya sannan kuma a social media ma akwai channel channels ɗin da nake bi wanda su ke nuna yanda ake dafa abinci. To nan nake ƙara samu wasu experience. Na iya dafa abinci kala kala. Na iya dafa shinkafa, na iya dafa taliya, na iya dafa tuwo, na iya dafa ɗan wake, na iya dafa teba, da sauran su dai. Na iya miya kala kala.

Kana son wurare masu hayaniya? A'a, ba na son wurare masu hayaniya domin hakan yana takuramin sosai. Na fi son wuraren da suke babu hayaniya, ko kuma ace babu hayaniya sosai. Yasa kaman kasuwa haka akwai hayaniya sosai. Ba na son irin kasuwan da suke da irin hayaniya haka sosai, ko irin wani gurin taro haka da za'a je ai ta hayaniya. Ba na son shi gaskiya. Ba na son hayaniya ne sosai. Na fi son ya zama so silent gaskiya. Ba na son hayaniya. Kwata-kwata ba na son hayaniya. Jiya sama sulukunta na kiyan zama ni kaɗai.

Nawa matashi kake amfani da su? Eh ina amfani da matashi guda ɗaya ne, domun yasheni gaskiya. Wato matashi guda ɗaya nake amfani. Duk da ina da shi yafi guda ɗaya amade da guda ɗaya nake amfani. Wanda nake ɗaura kaina. Bana da, bana amfani da matashi da yawa dai wuce ɗaya. Da guda ɗaya nake amfani kaɗai yashi ne.

Kana zama kan guiwa. Eh, ina zama a kan guiwa amma ba a ko da yaushe ba. Zanyan cewa na fi zama a kan guiwa musamman lokacin da nake yin aiki ko ina goge goge wani guri a ɗaki na ko wurin aiki, amma ba akwai washe nake zama a kan guiwa ba.

Kana yin motsa jiki kullum? Eh, ina motsa jiki kullum domin inganta lafiyan jikina. Hakan yana da matuƙar kyau, yana da amfani sosai a ce mutum yana motsa jikin shi musamman da safiya idan mutum ya tashi kafin ya shiri ya tafi wurin aiki. Yana da kyau a ce mutum ya motsa jikin shi domin ƙara samun kwari a jiki da ƙarsashi da kuma rage wasu ƙananan cututtuka haka da suke zama a jikin mutum. Ina motsa jiki da safe.

Yaya wurin aikinku yake? Eh, wurin aikinmu yana nan lafiya ƙalau. Muna gudanar da aiki cikin aminci da inganci, cikin nuna kulawa da so da ƙauna ga junanmu da abokan aikinmu da abokanin kasuwanci. Muna aiki sosai yadda ya kamata. Muna aiki tuƙuru domin bada aiki mai kyau mai, mai ƙarko kuma.

Kana yin aiki bayan lokaci? Eh, kwarai da gaske, na kan yi aiki bayan lokaci in aiki ma ya wuce. Wani lokaci mu kan yi hakan idan muna da aiki da yawa kuma ba a kammala ba ko ko wani aiki ya zo ana son shi da wurwuri. To na kan tsaya in yi aiki ba bayan lokacin da na ke tashi daga aiki. Wannan shi ne na kan yi aiki bayan lokaci.

Kana iya rera waƙa? Eh, nakan rera waƙa a lokuta daban-daban, ko da dare, ko da safe, ko da rana, ko da yamma. A duk lokacin da wani lokaci idan na sauraron waƙa, nakan rinƙa bin ta, nima ina rera wa. Wani lokaci kuma idan na ji nishaɗi ha kana, nakan rera waƙa ni kaɗai. Sannan wani lokaci idan ina fira da masoyiya ta, ita ma nakan raira mata wasu baituka ko in ce wasu waƙoƙi masu daɗi domin nuna, domin ƙara nuna so da ƙauna da ke tsakaninmu. Ina rera waƙa sosai ma kuwa.